Kana fin son zama a birni ko ƙauye? A gaskiya ni a rayuwata, na fi son zama a cikin birni. Saboda zaman cikin birni ya fi advantage. Me ya sa? Saboda a birni za ka samu duk abubuwan da kake bukata na rayuwa ba kamar na ƙauye ba. A ƙauyuka, ba lallai ne idan an samu majinyaci a iya a kai cikin asibiti cikin gaggawa ba. To amma idan ina cikin birni, ko da rashin lafiya ya kama ni, akwai titi da za a ɗauke ni a kai ni cikin asibiti kuma asibitin da za a kula da ni ba kamar na ƙauye ba. To gaskiya ni, na fi son zama a cikin birni. Sannan kuma yanayin hatsin cikin birni da na ƙauye ma dabambance. Dole ne dabambance. Zan samu abin da nake so a birni ba kamar yadda ba zan samu a cikin ƙauye ba. A birni akwai makaranti na zamani wanda zan shiga na je ni na samu ilimi wanda ba kamar na ƙauye ba. Saboda ƙauyuka gaskiya sun fi karkata akan harkar noma sai kuma kiwo yawanci sai kuma talle. To amma a birni ba sai ba za ka ga yara suna zube ba sa karatu ba a barin su suna zuwa makaranta ba. To gaskiya rayuwar birni ya fi advantage fiye da na ƙauye. Bayan haka, yanayin halayya da ɗabi'un yaran birni ya fi na ƙauye. Musamman a zamanin yanzu ga guraren sana'a a birni za ka samu ka tura 'ya'yanka guraren sana'a da dama kala kala ba kamar na ƙauye ba. Ƙauyuka basa da guraren sana'o'i sosai. Mafiya yawanci yaran su suna tura su ne almajiranci. Idan suka dawo gida kuma, in kuma har yaron da ba a tura shi ba almajiranci ba suna gidajen su, za ku samu da zaran lokacin damuna ya zo, lokacin noma za a tura su su je su yi noma, su yi aikin gona ba ra a tura su makaranta ko guraren sana'o'i ba. Da zaran lokacin da ya zamana kuma babu aikin gona ya ƙare, za ka gan su ne suna rayuwa kara zube. Ba wani makaranta da su ke zuwa, taka mai-mai wanda ake kula da su. To gaskiya rayuwar birni ya fi na ƙauye advantage a wurina. Ko daga yanayin halayya za ka ga rayuwar yaran birni da ɗabi'un su ya fi na ƙauye gaskiya. To dole ne ga yanayin kuma tsaftar muhalli. Yanayin tsaftar muhalli na birni ya fi na ƙauye. Saboda ne a cikin birni ana saka dokoki amma a ƙauyuka ba a saka dokoki. Za ka ga a birni ba ka isa ka zubar da wani sharan a wani guri ba. Saboda yana an sa doka za ka iya ka gurɓata muhalli. Amma a ƙauyuka ko ina suka samu suna zubar da shara ne. To a irin wannan zubar da shara da suke yi yana gurɓata muhalli kuma sana'a yana yaɗa cututtuka daban daban. Sannan bayan haka, rayuwar ƙauye basu cika kula da lafiyan su ba kamar na birni. Na birni suna kula da rayuwar su fiye da na ƙauye. Da zaran yaro ko mutum babba ko namiji ko mace sun samu rashin lafiya, ana saurin ɗaukan mataki na gaggawa domin kare lafiyan su. Amma na ƙauye basa sauri. Sai ka ga yaro ko mutum ya ya gama jikkata ai ta ɗura masa magungunan gargajiya ba ra a je a nemi shawarwarin likita ba. Kwata kwata ba ra a nemi shawarwarin likita ba sai dai a ta ɗura mashi magungunan gargajiya. To gaskiya irin wannan bayi da amfani. Rayuwar birni ya fi na ƙauye, rayuwar birni ya fi na ƙauye.